E, ya danganta da yanayin da yake gudana a wannan lokaci. Idan ya zama lokacin sanyi ne, nakan rufe tagar ne domin samun ɗumi. Amma wa lokacin zafi, mukan buɗe ta sannan mu zauna kusa da ita ta yadda iska za ta iya rinƙa samun mu.

Yanayi ko kuma yadda launin labulenmu yake kasancewa, wani lokacin mukan canja shi ne daidai da tsarin yadda fentin gurin yake. Mukan saka ja wani lokaci da ratsin kore ko fari. Mun fi ma amfani da kusan wannan kala me launin ja kore a labulayen mu.

Eh nakan saita ƙararrawar wayata domin tunatarwa a lokacin da nake gudanar da ayyuka, musamman ma idan ina da abu mai mahimmanci wanda ba na so lokacin ya zo ya wuce ni sai na saita wannan ƙararrawa domin in lokaci ya yi ya tunatar da ni.

Yanayin da na fi so ko kuma yanayin da na fi ƙauna, na fi ƙaunar yanayin damina. Nasan cewa a wannan lokaci gari ya kan yi yanayi na ba sanyi kuma shi ba zafi ba ga kuma ruwan sama dake zubowa. A gaskiya na fi ƙaunar yanayin damina sama da kowane yanayi.

Kalar abincin da kan sa na ji daɗi ko kuma idan na ci na ke jin daɗi sosai, gaskiya ina son jan nama irin na shanu, kaji, irin na shanu, tunkiya da rago. Irin wannan nama in akai farfesun sa ko kuma aka toya sa yana sa ni in ji daɗi sosai.

Abubuwa waɗanda suke sani dariya ko suka fi sani dariya, a gaskiya hanyoyin suna da yawa musamman ma yanzu da aka ci gaba ta hanyar amfani da wayoyin hannun mu muna kallon bidiyos wayanda suke kamar komedi haka waƴannan suna sani dariya sosai.

A'a, ni ba na iya ɗinka tufafi. Kasancewar ni ban zamo daga cikaken tailoli masu irin ɗinka tufafi ba. Amma dai na kan sai yadi na ko kuma shadda na ba wa wa'yanda sana'ar su ce ko kuma aikin su ne na ɗinki wato taila domin ya ɗinka mun.

Nakan shirya ayyukana ne bisa tsari ko kuma bisa tafarkin da nake ganin ba zan takura kaina ko kuma in takura wanda zai taya ni wannan aiki ba. Ina gudanar da shi ne a lokacin da na ke ba ni da komai, in tsara kuma sannan na gabatar.

Dangantakar da ke tsakanina da maƙwabtana abu ne wanda yake muna rayuwa cikin farin ciki, kasancewar muna mutunta juna kuma muna ganin girman junanmu. Mukan tafi da lamuranmu tare cikin haɗin kai da kwanciyar hankali, muna farin ciki tare da maƙwabtanmu sosai.

Nakan raba ayyuka wa wasu mutane musamman ma idan buƙatar hakan ta taso. Duba da yanayin aiki, wani lokaci za ka samu ayyukan summa yawan da kai kaɗai ba za ka iya ba. Hakan sai yasa ka samu wasu ka rarraba aikin domin su taimaka ma.

Yadda jadawalin aikin mu yake, yana wakana ne daidai da tsarin yadda ma'aikatar mu take ko kuma yadda ma'aikatar ta fitar. Wannan abu ze iya kasancewa wani sirri wanda ba'a so kowa yasani, amma jadawalin aikinmu a tsare komai yake, komai yana tafiya daidai da tsarin yadda aiki yake.

Ina iya rera waƙa musamman ma idan buƙatar ta ta, idan buƙatar hakan ta taso. Nakan rera waƙa a lokuta da dama musamman idan ina ɗauke da yaro ko wata yarinya wadda tana kuka, nakan ringa rera mata waƙa domin ɗebe mata kewa ta yarda na ke lallashinta ta yi shiru da wannan waƙar.

A gaskiya na fi son zama bisa kujera sama da tabarma kasancewar ban fiye so in jini a dandaron ƙasa ba. Na fi so in jini na ɗanyi bisa. Ko ya yake in jini a sama shi ya sa na fi son zama a kan kujera kan tabarma.

Ina son ice cream sosai. Wannan shine ice cream ɗin ma da na fi ƙauna. Shine a cikin abubuwan da na fi ƙauna da ice cream, musamman ma ice cream mai sanyi wadda take da zaƙi kuma mai launi kala pink kala. Na fi son irin wannan ice cream.

A gaskiya babu wani lokaci takamaime wanda zan ce ina wanke kayana a wannan, kawai dai a lokacin da nake da buƙatar su ko kuma kayan da wasu ka lafa nakan yi ƙoƙarin na ga na wanke su amma bani da wani lokaci da na ƙayyade domin wanke kaya.

A gaskiya ba ni da wani lokaci da na ware domin yankan farce. Kasancewar ina yanke farce ne a duk lokacin da na ga farce na ko kumbata ta tofo ta tuƙu, to kawai na kan ba mai yanka ya yanke, ko kuma ni ne amfani da reizo da kaina domin yanke farce na.

Eh nakan sabunta shirye-shirye da ke kan kwamfuta ta a lokuta da dama, musamman ma domin yanayi da kuma sauye-sauye da ake samu a zamanance. Hakan ya sa nima nakan sauya shirye-shiryenta lokaci bayan lokaci.